Eh ina tanatarwa saboda wani bi mataki na zan iya manta da wani abu. Saboda haka tunatarwan nan zai tuna da ni kaman akwai abun da nake so na yi. Saboda haka ina sawa saboda sabo kada ya zamo ina mantawa da abubuwan da nake yi. Kuma in na manta zai tuna da ni, in ya tuna da ni kuma zan in je in yi shikenan abu ya yi.

Eh ko wani wasa yana yi, amma wanda na fi so wasa irin kan, kan laptop ko kuma kan system, ko kuma kan TV, in buga kaman game kaman in, in wasa na. Na ƙafa, buga na ƙafa kaman wasan ƙafa kaman football dai eh shine.

Ina so karantan litta tafai, sobode, sabode cikin litta tafai mutum zay samu abubuwa masu dama wanda bai taɓa sani ba, kuma zai ga abubuwa da zasu fara shirye, saboda haka ina karanta litta tafai sosai kuma ba wani, ba wani irin littafin da bana karantawa indai zai sa ingamsu kuma in samu cigaba gurin neman ilimi zana karantasu.

Ban cika sa belt ba amma wani zubi in ya zamanto dole ko kuma akwai amfani wanda dai ya zamanto dole sai insa belt amma ba kullum ba ba ko da yaushe ba saboda ni banga amfanin shi sossai haka nan ba amma in dai an tashi amfanin da shi kuma ƴan gida sunce asa to sai insa ama ni akaina akai tsaye ban cikasa ba sabida bana so.

Ehh ina ɗan karatu kafini inyi kwana yawanci amma ba kullumba. Yende nazo deyu aymiki de dare banga jiso se haka nanba ko kuma nazo na samu, na samu na hutawa kafin kafin dare. Nazo ze kwanta se na samu, se na samu wani abu in karanta kafin inyi bacci in samu cigaba.

Eh, ina duba kalanda kullum saboda wajen aikin mu, dole sai mutum yasa rana kullum kasa ranar da kazo kuma ƙasa lokacin da kashigo aiki saboda haka yazamo tilas kuma dole akaina kullum indinga duba kalanda inga wace irin rana ake ciki soboda haka kulu nikeduba.

Ai akwai miya daban daban wanda nake so nake ci kowane miya ina ci amma wanda nafi so acikin miyan nan shine miyan kuka saboda miyan kuka ita yanada daɗi kuma baida wuyan yi saboda haka saboda haka miyan kuka na fiso, sa boda yana sani in huta kuma yana sani inji daɗin rayuwa.

Eh, yana amfani da sabulu iri-iri daban-daban. Ba ban da wani sabulu wanda ya zama toh shine tilas sai na amfani da shi. Ko wane na samu kawai ina amfani da shi ne amma wanda na fi so in yi amfani da, indai zanyi amfani da sabulu shine, eh, Dettol. Wajen wanna, amma in ba in ba'a samu ba, sai in yi amfani da wanda na samu kawai.